Na ajiye kuɗi na a banki a asusun bankina nake ajje kuɗi na ko da wani lokaci in inaa buƙata saidai in ce re, ko da wani lokaci haka nake. Saboda in ruƙi ba a riƙe na bar kuɗi a aji, haka kawai. Shi sa nake wannan ƙoƙarin.

Mutane yawanci indai zama zakuyi na ƙaranci-- ƙarancin lokaci akan zauna lahiya, ha-ha-arabu lahiya. Kamar dai duk zaman da za'a ce za'a daɗe ne sai kaga ana samun matsaloli aciki, za kaga ana yawan samun matsaloli ga zama irin wannan.

Hotuna da bidiyon biki na aure ko suna, gaskiya ana riƙe shi da muhimmanci sosai. Musamman wurin ajeshi. Zeyi wahala ayi buki ko suna ba'a aje buki hotuna da bidiyo ba saboda tarihi. Saboda mu a al'adammu irin wannan bikin yanada muhimmanci ƙwarai. A aje hotuna da sauran ayyukana dai duka ace yakamata a ce mutum ya ajesu saboda aje su yanada tasiri sosai, sosai saboda wani lokaci, eh, ko da mutum Allah ya ɗauke rayuwan shi, hotunan sune ke sa ana ganin mutum ana tunawa da shi. Su zesa ida an ganka a tuna da kai koda yaushe.

Mu yanda muke kula da tsofaffi gaskiya muna kula dasu ne yanda yakamata saboda wani lokaci idan suka tsufa sai kaga suna abu irin na yarinta haka ga da sauran su in baka kai zuciya nesaba. Sai kaga sai a hankali, sai kaga sai a hankali to mukan kula da su ɓangaren abincin da suke sha da abin da suke sha da abin da, eh, magunguna da kuma in za su yi wanka ko za su yi, ko za su yi wani wuri haka, mukan kama musu, mukan kama musu su yi saboda ba wanda ya san yanda zai zama. Muna kula da tsoffin mu sosai saboda iyayayen mu ne sun taimaka mana lokacin da muke yara sun taimaka mana. To shi ya sa muke kula da su yanda ya kamata.